Ina riƙe lema a lokacin ruwa. Akoda yaushe na riƙe lema a lokacin ruwa tana taimaka min ba tare da na sha ruwa ba kuma za ta taimaka min domin in yi aikina ba tare da na dakatar da aikina ba. Akoda yaushe lema a ruwa tana taimaka wa mutum ba tare da ya ji ƙiba ko kuma ruwa sun cutar da shi.

Ina sadaka da ragowa abinci. Akoda yaushe inna ci abinci na ƙoshi ina bi dan wanda baya da shi kuma wanda ke neman taimako domin in taimaka mashi da abincin da zai ci. Akoda yaushe idan ka taimaki wanda baya da shi Allah zai ji daɗi kuma zai taimake ka zai ƙara taimakon ka.

Ina da takalmi guda uku. A koɗo yashi ina amfani da su kuma ina jin daɗin amfani da waɗannan takalman nawa. Ina da takalmi baƙi, ina da ja, ina da green. Waɗannan takalma a koɗo yashi ina jin daɗin amfani da su kuma suna da laushi sosai kuma takalmi ne ba masu tsada ba.

Muna zama masu jajircewa da haɗa kai idan muna aiki a ƙungiya, kuma kowa zai ba da shawaran da ya kamata ba tare da ya nuna son kai ko kuma wariya ga wani abu ba, kuma muna zama masu taimakon juna ba tare da nuna son kai ko wani abun da zai cutar da harkar ƙungiya ba.

Ina yanka cake kuma ina tara jama'a domin su taru su tayani da murnar haihuwata ba tare da wani abu ba kuma suna sani cikin farin ciki a ko da yaushe na tara jama'a. A ko da yaushe jama'a suna ɗaya daga cikin abubuwan da ke ɗebe min kewa a lokacin murnar haihuwata kuma suna ɗaya daga cikin mutanen da ke tayani da murnar haihuwa.

Ina fi son zama a birni, saboda a koyaushe na zana a birni ina samun abubuwan da ke ilmantar da ni suna fadakar da ni. A koyaushe a birni za ka ga abubuwan ilimi na karuwa sosai da sosai. Amma idan kana ƙauye, ba wani harkar ilimi da ke shigowa dole sai harkar ƙauye kawai.

Abin da nake a farko idan na isa ofis shine zan dibi kwamfuta na in dibi abubuwan da na ajiye in gani ko da komi nawa yana lafiya lau daga bisa ni sai in cigaba da aiki na yadda kamata ba tare da wani abu wanda zai ja matsala ba. A koyaushe ina dibin kwamfuta na in ga kwami da na ajiye yana lafiya lau.

Ina iya dafa abinci. Ako da yaushe na dafa abinci ina gamsuwa da yadda nake dafa shi sannan kuma ina gamsuwa da daɗin shi. Ina jajirce wa yayin dafa abinci yadda ya kamata ba tare da na samu wani abu ko wani abu da zai kama ni cikas ba. Ina, ina gamsuwa da yadda nake dafa abinci na sosai sosai kuma ina jin daɗi.

Eh ina shuka tsire-tsire a gida. A koyaushe ina shuka tsire-tsire a gida domin ina jin daɗi kuma koyaushe gidana na shawa sosai. Musamman ma idan na shuka fulawa ina jin daɗin yadda nake ganin fulawa a cikin gidana kuma yana ƙara ma gidana kyau ba tare da komi ba. Ina jin daɗi gaskiya sosai.

Eh muna da fanka a rufin ɗaki kuma ina jin daɗin amfani da ita. Tana gamsar da ni sosai, tana da iska kuma ba ta da matsala. Wannan fankan da nake amfani da ita ina jin daɗin amfani da ita kuma fanka ce mai mahimmanci a koda yaushe. Idan nakunnata tana bani iska da kamata kuma ba ta da cuta. Suwa ba ta.

Burodi na nufi so na fita sabon Kampala. Akwai doshi kamfanin Kampala burodi ne mai kyau kuma ya sonada aiki mai mahimmanci. A koda yaushe kayansu nada kyau, kuma burodin su nada daɗi. Wannan burodin yana da daɗi sosai, ina son shi sosai da sosai kuma yana jin daɗin shi da gaske.

Ina iya tsalle-tsalle giya saboda akwai doshi. Ida inayi shi, yana jin daɗi sosai da sosai. Kuma tsalle giya wani abune wanda da muhimmanci ga ƙarin lafiya kuma yana ƙara kuzari sosai. Wannan yana jin daɗin amfani da tsalle giya domin yana ƙara min kuzari.

Nafi da son malamin maths. A koda yaushe ina jin daɗin harkar lissafi kuma yana jin daɗin yin yadda ake lissafi. Wannan yana taimaka min domin ƙara ƙwaƙwalwa kuma yana taimaka min gefen karatu na. Wannan soyayyar da nake yi wa ilimin maths yana ƙara min ƙwarin gwiwa da kuzari.

Ina tabbatar da ingancin aiki ta hanyar zurfafa bincike akan aiki. Kowane aiki yanzu a gabana ina, ina bincike yadda kamata domin in tabbatar da ingancin shi, in tabbatar da yadda aikin yake, kame in yi komai. Ina tabbatar da aiki ne ta hanyar zurfafa bincike.

Ina biyan kuɗi ta waya. Ina son biyan kuɗi ta waya don hanya ce mafi sauƙi wadda idan ka yi amfani da ita za ka biya ba ka takaba tare da ka wahala ba. A koyaushe biyan kuɗi ta waya yana da muhimmanci kuma abu ne mai kyau. Duk lokacin da ka biya kuɗi ta waya ba za ka wahala ba kuma za ka biya cikin sauri ba tare da ka samu matsala ba.

Dangantaka da shugaba na aiki dangantaka ce mai kyau, wadda muna yi musu biyayya kuma muna aiki yadda ya kamata ba tare da wani tsangwama kokuma aci wa wani zarafi ba Muna dagewa muyi aikinmu bisa amana da riƙon amana, a ko da yaushe muna son junanmu kuma muna aiki yadda ya kamata.

Ina nema izini hutu ta hanya rubuta wasiƙa. Wannan yana taimakawa domin in samu izini na zuwa hutu. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da na ke bi hanyoyin da na ke bi domin in ga na samu hutu cikin lokaci ba tare da wani abu ba. Kuma wannan hanya hanya ce mai kyau wadda kowane ɗan adam idan yabita zai samu nasara.

Labule launin baƙi. Wannan kodaya yana son launin baƙi saboda yana bani shawara sosai da sosai kuma kodaya da shi nake amfani a gida kuma yana da mahimmanci kuma yana son shi sosai. Wannan launin launi ne wanda ke bani sha'awa kuma ina son amfani da shi kuma yana da kyau gare ni sosai.

Ina barka da subahin. A duk lokacin da ina farka da subahin ina zuwa ne inyi wanka, in yi sallah domin wannan shine abu mai mahimmanci ga kowane ɗan adam musulmi. Wannan idan ka farka za ka je kayi sallah da subahin kuma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da kowane ɗan adam musulmi ke yi idan ya farka.

Eh ina koyan yaren Turanci. Wannan yare na Turanci ina son shi kuma ina son in koyo shi, a koyda shi kuma yanzu haka ma na yi nisa a kan koyon shi kuma ina jin daɗin yaada nake koyan wannan yaren na Turanci. A kodayaushe yaren Turanci yare ne wanda ko ina ka shiga za ka ji ana yin shi kuma ba tare da kowa ya kalubalance wani ba.

Na iya ɗaura ƙulli. A koda yaushe idan za mu je kasuwa muna haɗa kaya mu ƙulla su yadda ya kamata. Don idan ba ka haɗa kaya yadda ya kamata ba, idan ba ka ƙulli yadda ya kamata ba, kowane kaya zai iya gwabcewa kuma zai iya katse wa ku kuma ya tuɗe. Wannan kulle yana taimaka mana domin mu haɗa kaya yadda ya kamata ba tare da sun samu tsala ba.

Eh ina zuwa wurare da wuri, ako da yaushe nine mai zuwa wuri da wuri saboda zuwa wuri da wuri yana da muhimmanci kuma wannan yana taimaka maka wurin ka gama duk abinda kake yi akan lokaci. Zuwa wuri da wuri abu ne wanda kowane ɗan adam ke so kuma ba tare da ka ɓata lokaci ba.

Eh, ina iya tafiyan nisan da yakai minti talatin. A koyaushe idan nayi tafiyan da ta kai minti talatin, ina jin kuzari ga jikina kuma ina jin daɗi. Kuma a koyaushe zan ji jikina ya yi ƙarfi idan nayi ta tafiyan da ta kai minti talatin. Wannan yana taimaka min ga lafiyar jikina kuma zan ji daɗi sosai da sosai.

Ina son kallon faɗuwar rana. Koda she nakalli faduwar rana ina jin dadi yadda nake ganin tana faɗuwa kuma tana tuna min da wasu abubuwa masu muhimmanci. Tana nuna min da cewa lallai akwai Ubangiji, akwai wanda ya halicci sama akwai wanda ya halicci ƙasa. Sabi da wannan shine abu mai kyau kuma ina jin dadi yadda nake ganin yadda take fadawa.

Unguwar mu unguwa ce zagayayya kuma mai kyau wadda ba kowanne mutumke yawo a cikinta ba kuma unguwa ce wadda akalilan mutane wadda ba bata da hayaniya sosai. Wannan unguwa ina sonta kuma ina jin dadin yadda take kuma ina jin dadin zama a cikinta.

Ina son zama kusa da taga. A koda yaushe na zauna kusa da taga, ina jin wani yanayi na nishaɗi kuma ina jin daɗin zama a kusa da taga kuma wannan taga tana taimaka min wurin samun iska ingantacce wanda baya da cutarwa. A koda yaushe na sauna kusa da taga ina jin daɗi sosai kuma ina jin iska mai mamaci da daɗi.

Eh ina cin citta a abinci. A koda yaushe idan za'a yi abinci ina sa citta ne saboda zata ƙara min lafiya kuma zata ƙara min kuzari kuma tana ƙara kaifin ƙwaƙwalwa. A koyaushe ina son citta kuma a koyaushe ina amfani da ita a cikin abinci na kuma koda yaushe tana sa min ƙanshi ga abinci kuma yana daɗi sosai.

Ba a kullum na ke sanya bel ba. Ina sanya shi a lokaci baya lokaci ne saboda gina kowane tuaki da kalan yadda ake sa shi. Ba kullum na ke sa shi ba amma ina sa shi ne lokaci baya lokaci kuma ina jin daɗin amfani da shi. Wannan yana da mahimmanci domin ka ɗauri kayanka yadda ka mata.

Eh ina son buɗe taga a ɗaki. A koda yaushe na buɗe taga a ɗakina ina jin iska mai daɗi yana shigo ni kuma wannan ina jin ƙarfi a jikina. A koda yaushe iska mai lafiya zai shigo Ni wanda baya da cutarwa kuma wannan iskan yana da daɗi sosai kuma yana da sanyi yadda kamata ba tare da wani abu mai cutarwa ba.